Citta dai a kayan yaji dan jiki ku faɗa game amfanin su a gidan ku agaskiya, citta da da kayan yaji suna taimakawa ne in aka haɗa shayi da su ko aka zuba su a kunu, to suna taimakawa lafiyan mutum sosai gaskiya. Don mutum zai samu abubuwa da yawa a jikin shi.

Tafiyar ku, ta farko a jirgin sama ko mafarkin ta, ku faɗa game da ita. Gaskiya na tafi a jirgin sama mun je Saudiyya. Ina ta murna saboda tafiya na yi mai daɗi. Saboda ace kai ne ka hau jirgin sama, to zaka ringa jin daɗi.

Amfanin, amfani da sauro net. Eh ina amfani da sauro net yana da taimakawa sosai. Dan gashi nan ma yanzun haka ma muna cikin shi. Saboda amfani da sauro net zai taimaka ma lafiyarka kuma sauro baza su cije ka ba. Saboda sai dai kaita jin ƙaransa in kana amfani da waya.

Rubutun saƙon waya cikin Hausa daga ta kai ta kalmomi zuwa saƙo murya. Ku faɗa salon ku. Eh, to, daman in kayi magana da murya, ka taƙaita ne, mutum kawai zai buɗe ya ji. In kuma rubutawa za ka yi, za ka iya cika abubuwa da yawa.

Yaya yankin ku yake suayawa da lokuta shekara. Eh, gaskiya yana sauyawa saboda lokacine wanda suka yi tafiya gaba ɗaya su za su dawo gida saboda su zo su yi sallah. To a lokacin sallah ne gaskiya ke canza saboda kowa zai dawo gida yazo ya halarci sallan idi.

Menene kayan ciye-ciye da kake fi so? A kayan ciye-ciye da na fi so sune akwai ostrich suna siyar da wani bakery mai da a bakery in su wani biredi mai daɗi sai kuma akwai irin su abinci idan ana ci kayan ci-ci ko chocolate haka su sweet ma.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Lokacin da nake wanke kayayyakina, ina wanke su ne kamar ranar hutu, ranar Lahadi. To a ran Lahadi ne zan ɗaukko abun wankewa na wanke. Bayan na wanke, bayan ran talata ko laraba aka wuta kuma dai na buga.

Kana iya dafa abinci? Eh ina iya dafa abinci sosai ma, saboda dafa abinci da nake yana taimaka mini. Saboda irin matarka kace ta dafa ta tsaya ma wulaƙanci kaga zaka iya dafawa a makaranta mu ka iya gaskiya da muka je jami'a muka iya.

Wane irin miya kake fi so? Eh, ina san miyar taushe da miyar dage-dage. Miyar dage-dage taci daɗi, a zo a zuba mun a shinkafa. Sai me kuma taushe, ita kuma tuwo. Na san miyar taushe ne a tuwo, gaskiya dan tana da daɗi sosai idan ta ƙwashi.

So nawa kake karɓan kira a aiki? Eh to gaskiya ban san adadi ba don ba zan iya lissafawa ba. Amma ni dai na san ina karɓan kira sosai da sosai gaskiya. Amma ba zan iya lissafawa ba don suna da yawa gaskiya.

Farkon wata da ƙarshen wata, yaya bambancinsu yake a unguwarku? Eh to, gaskiya wane zubin farkon wata an fi yin ciniki sosai saboda ye ƙarshen wata kuɗi yake shigowa. To kuɗi da shigowa a ƙarshen wata irin thirty one ta farkon wata za ai ta ciniki a kasuwa.

A ganin ku miye basirar na'ura za ta sauya? Eh to basirar na'u- basirar na'ura za ta sauya abubuwa daban saboda abubuwan wa'insu da mutane suke. To ita na'urar za ta ringa ba da basiranta sai aga an samu sauƙi. Shi ne.